Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Sabila da matashin wuyan yana taimaka ma kaina. Wajen da idan na sa shi a wuya, ba lallai in na juya wuyana ya yi zafi ba, yanda idan na tashi wuyana zai zamana bani jin daɗi. Amma matashi yakan taimakawa wajen wuyanka ya zamana, ya zamana daidai yanda babu yanda za a iya ya cutar da kai ko kuma ya zamana kayin ka. In ka tashi za ka ji wuyanka yana ma ciwo. So matashin wuyan yana taimakawa sosai da sosai gaskiya wajen kare irin wannan matsala din. Don haka shi ya sa muke amfani da shi. Kuma yana da daɗin kwanciya misali ko kwanciya ne ko da zama ne, indai ka sa matashi a wuyanka za ka ji ka fi samun natsuwa da jin daɗi wajen zaman. So wannan bayani dai shine a takaice, na amfani da matashin wuya kuma matashin wuya yana da matuƙar amfani. Yana taimakawa sosai wajen samun comfortability da kuma jin daɗi na shi wuyanka. Wanda idan babu matashin wuyan za ka samu matsala ko ba za ka ji daɗi haka ba. Wannan bayani shine a takaice, na gode.

Kana shan ruwan 'ya'yan itatuwa? Eh tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa sabida da daɗinsa da kuma yanayin da idan ka sa a bakinka za ka ji sa so ban na wasa da shi gaskiya. Nakan sha kuma yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam wanda idan ka sha kai karen kanka baran ƙara ma lafiya da zai yi, za ka ji daɗi da kuma sinadaran da yake cikinsa wajen taimakama garkuwan jiki. Don haka ina shan ruwan itatuwa sosai itace, yanda ya kamata akwai ruwan kwakwa, akwai ruwan rake, akwai ruwan a-abarba, akwai ruwan kankana, akwai ruwan ga sunan dai abubuwa da yawa mangwaro duka gwaiba. Duk dai wani abu mai ruwa da ku ka kasani ne ina shan ruwan su kuma ina jin daɗi, daɗi matuƙar daɗi ma wanda a a idan na sha nakan ji na gamsu, na samu natsuwa sabida abu duk wani abu naturally Allah yakan sa masa wani irin daɗi ne daban wanda shi ɗan adam bai isa ya sa wannan daɗin ba. Toh don haka ina shan ruwan itatuwa kuma ina jin daɗi wannan bayani shine a takaice nagode.

Eh, ina raba ayyuka ga wasu sabila da aiki ai ya zama wajibi ko ya zama dole wasu ka basu sabila da ba kome bane za ka iya yi kai kaɗan ka ko kuma ya zama na ka zama kai ne cinye duka. So baya kasancewa haka. Don haka ayyuka dole ka raba ko da a wajen aiki workshop ko da a ofis ko da dai a ina ne dole ka raba aiki tunda bari zamanin a ce kai ɗaya bane za ka ta yin aiki kamar jaki bare taɓa yiwuwa ba. Wani abu ma ba zai taɓa yiwuwa a ce kai ne za ka yi kai kai kaɗai ba. So dole he ka haɗa da jama'a. Jama'an nan ko ya ne ka yi sai ka raba musu ayyuka sai ka basu dama su ma su zo su gwada tasu basira. Babu yadda za a iya zama na kai ɗaya ne za ka zama cinye duka. Don haka ina raba ayyuka kuma ina kallon alfanun hakan sosai sabila da mutane sukan ji daɗi kuma ya samu abin gile yanda zai taimaka wa iyalinsa na gode.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Ko wane irin ƙulli ne na kan, na iya ɗaura ƙulli, na iya zarge, na iya dai makamantansu haka. Sabila da dole za ka yi a yi, ya zamana wani abun da za ka ɗaure ba lalle ba ne, ya zamana ko wani ko wata wanda za ka kira ka ce su tai makama. Dole kaiɗin dai kaiɗin ne kai ne za ka zo ka ɗaura kullinka ba tare da wani abu ba. Don haka ina ɗaura ƙulli, ɗaurewa sosai ma kuma na kan ɗaure shi tam-tam yanda zai ɗauru ya ɗauru da kyau. Wanda ko waye ne ya zo ba zai iya kwancewa ba in ba ya cire zargen da na yi a jiki ba ko kuma ni ne na mishi bayani yanda zai kwance wannan ƙulli din. So ina ɗaura ƙulli sosai kuma na iya na kuma koya ma wasu, ni ma kuma na koya ne a wajen wasu. Don haka ina ɗaura ƙulli ba tare da wani fargaba ko wani tashin hankali ba. Wannan bayani shine a takaice na gode.

Eh, ina yanke farce sosai. Sau nawa ya danganta da yanayin tsirowarsa. Ni da ke farce na gaskiya mai saurin tsirowa ne. Ya zama na cikin sati ko sati biyu haka daga ya fito. To, duk time ɗin da ya fito, maimakon ya tara datti ko kuma na ji ya dame ni ko wani abun da zan iya cutar da wani da shi, sai nake ƙoƙari na je na yanke shi, na kintsa shi, na gyara shi gudun kar a samu problem. So don haka nakan yanke farce na duk bayan sati ko bayan sati biyu. Shi ne yanda nake yanke farce na. Wani lokacin sai na yanke na hanu sau biyu kafin nake yanke na ƙafa sau ɗaya. Sabila da ni farcen ƙafa na bai ya saurin fitowa, yakan jima kafin ya fito na ƙafa na dun yakan fi sati uku ko huɗu ma kafin shi yake fitowa. Amma shi kuma na hanu baya wuce sati ɗaya, sati biyu ya sake fitowa. To idan ya sake fitowa nan nakan je na yanke kuma ina jin daɗi haka. Nakan ganni na fito tsabtsab sabila da yanke farcen da na yi. So wannan bayan shi ne a taƙaice na gode.

Eh ina san ya safa a ƙafa sabida safa yana taimakawa sosai ai wojen rage zufan ƙafa tunda duk lokacin da zaka sa kubashu yakamata ace kasa safa a cikin ƙafanka. To sa safan nan yana taimakawa sosai wojen rage dotti ko zufan ƙafa da dai abubuwa makamantan haka. Bayan wannan kuma ma akoi kaman magana ace akoi yanzu sanyi munan inda muke sanyi to yazakayi ka yi ka yi rayuwa ma ba tare da safa ba dole rayuwanka zai kasance sai da safa sabida sanyin da akeyi in ba safaɗin ka sa ba babu yanda zakayi. So dole kana buƙatan safa wojen taimakama ya rufe ƙafanka ba tare da kaji sanyi ba. Haka kana sa safa a hanuma da ƙafa duka wojen karɓo da kare kanka da cikin sanyi. Nan in ba ka sa ɗin ba akoi matsala zaka sama zaka ji sanyi sosai sanyin ma matuka wanda kuma zai iya cutar da kai. To don haka nake sa safa koda yaushe na hanu da ƙafa na ga baki ɗaya ina sa safa kuma ina alfahari da hakan domin ina jin daɗi yana taimaka min sosai wojen kare ni da daga ɗaukan dotti da kuma ɗaukan sanyi haka ko inji sanyi wanda zai iya cutar da ni. So don haka ina amfani da safa ina kuma sa safa kullum musamman a wannan lokaci ko a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da akeyi na gode.

Eh tabbas ina son zama kusa da taga, saboda taga an yi abu ne wanda in ka buɗe za ka kalli waje, irin na'imomi da Ubangiji ya, ya zuba a cikin halitta na duniya kuma halitta na waje na sararin samaniya. So don haka nake zama kusa da taga yanda zan hangi wa'innan na'imomin eh da kuma kallon yanayi waje yanda zai kasance mai kyau. So nakan zauna kusa da tagan nan don dubawa na ga mai yiwuwan hakan. So nakan ji daɗi kuma sosai wajen zama kusa da tagan don kallon abun da yake waje ko kuma don shigowa iska na Ubangiji wanda ba AC ba shi natural ne wanda Ubangiji ya yi. So nakan zauna kusa da taga sosai kuma ina matukar son zama kusa da taga saboda yana sanya ni nishaɗi. Ɗaya fa'idodi da dama wanda ban faɗa ba. So yana taimakawa sosai. Wannan shine na gode.

Eh, miyau bisa ga yanda ya kama ne idan miyau din ya zuba. Idan misali mace mai ciki ne wanda miyau yake yawan damun ta to musamman ta kan ajiye kwano ko wani ɗan kurfi haka a gefenta wanda duk ta'in da miyau din ya zo mata za ta tofar cikinsa. Duk ta'in da miyau din ya zo mata za ta tofar a cikinsa. Amma kai wanda misali ko kaki ne na mura ko kaki ne na sanyi ko kuma miyau ne haka kawai ya zuba to dole za ka duba waje kamar waje magudanar ruwa haka ko wani waje dai wanda zai zamana mutane ba su bi ta wajen don kar ka cutar da su. To ta irin wannan wajen za ka tufar da miyau din ka. Bari ka tufar da miyau din ka idan da mutane za su gani ba tunda wani yana da ƙyama. Duk ganin miyau din da zai yi zai ji ƙyama ya kama shi kuma ka ɗauki alhakinsa ba tare da ka masa komai ba. Amma ganin wannan miyau dinkan dai ya ji ƙyama ko amai ya kama shi ko na makamance haka to babu kyau. Haka shi yasa ni na ke keɓe kaina wajen da zan tufar da miyau dina yakan zamana ko wajen dustbin ne ko kuma hanyar magudanar ruwa wanda dai in na zubar babu wanda zai gani. Vallan ta na cutar da shi sai ta bi su a inda nake zubar da miyau dina ke nan. Ko dustbin ko hanyar magudanar ruwa ko kuma gefen hanya da dai wanda babu wanda zai lura da wajen ko ya gani. To irin wannan wajen a wajen nake tufar da miyau dina. Wannan bayani shine a takaice na godi.

Eh, wannan tambaya da koka mun ya kake zubar da shara? Eh, inda muke zubar da shara shine bayan mun yi shara ɗin mun tara shi a dustbin to akwai kuma waje da aka keɓe wanda waje ne na zubar da shi shara ɗin. Idan an zubar to bayan zuban da aka yi duk lokacin da wajen ya cika akwai mota daga basefa wanda suke zuwa sai su zo su kwashe wannan sharan duk tulunsa duk yawansa. Da ma an riga da an gina wannan wajen. To za su zo su kwashe, su kwashe sharan sai su zo su zubar. Wannan kuma ba san inda suke zuwa zubar wa ba dai su suka san inda suke zubar wa. So yanayin yanda muke bi wajen zubar da shara kenan mu iyaka namu mu tara a dustbin. To idan muka tara a dustbin su damu kai inda aka keɓance shi wajen da ake zubar da sharar. So su kuma gwamnati, kamfanin gwamnati su ne suke zuwa su ɗiba wannan shara mai yawa su su kai shi wajen gari ne dai na san suke kai shi can inda su suka san inda suke zuwa su zuba. So wannan shine a taƙaice yanda nake zubar da shara na kenan.

To wannan tambaya da kuka mun wanne irin kyauta kake son bayarwa? Hmm, kyauta ina, ina matuƙar son bayar da kyautan fulawa, ina matuƙan son bayar da kyautan kuɗi, ina matuƙar son bayar da kyautan abubuwa da duk ɗan adam wanda in na ba shi kyauta yakan ji farin ciki a ransa. Shi yasa ko da irin bikin aure ne haka ko bikin suna ko kuma bikin birthday duka mukan bayar da kyaututtuka da ya dace da wannan yanayi din. Mukan ɗauki kyautan mu kai amma mafi yawancin mu a nan Afirka mun fi ba da kyaututtuka na kuɗi saboda da mutane sun fi son kuɗi. Kuɗi ya fi, ya fi shiga ran mutane, ya fi faranta musu rai. Ah to shi yasa kowa zaka ga in an zo irin biki irin wannan bayan ka ɗan rage gift in ka na daban kyaututtukan da kake so ka bayar ke nan to kakan yi wrapping din sa a cikin wannan leda din ka yi sealing din sa. Mafi yawanci zaka ga duk kyautan ma da za'a bayar din bayan an bayar da shi main kyauta din akan sa kuɗi a ciki a bayar da kyauta din. So don haka ah irin kyautan da nake son bayarwa nakan bayar da fulawa da kuma gift card da kuma kuɗi duka nakan haɗa na bayar. Wannan shi ne a takaice. Na gode.